Tabbas muna yin aikin bayan lokaci. Ai wannan ana kiran shi overtime. Duk wanda ya ga dama zai iya wannan. Kowa na iya yin wannan aikin. Ba wai dole ne sai ka tashi lokacin da ake tashi ba. Akwai wata rana kamar ranan sati haka za a iya cewa "to ku zo ga abin da za ku yi". Indai kun gama wannan shikenan za'a biya ku. Wannan in ka gama za a baka kuɗinka gabaɗaya. Gabaɗaya kuɗin za a tara ma a baka. Shikenan.

Tabbas ina karatu kaman kwana. Tabbas ina karatu wa, ina didde yawan takarda da nike amfani dashi. Takarda da mutum ya karanta shi zai iya samun abun, abun da yake so ko kuma ka karanta ka samu natsuwa kafin ka kwanta kawai. Kasan waɗansu basu iya kwanta hakan nan. Sai dai ace wai ga abin da ke faruwa. To kowa na so ya, ya, ya samu abun da ke faruwa, ya samu abun da ke faruwa a ger a, a bisa da shi. Kai kaman aa takarda, 'yan majalisa haka zaka iya samu ka karanta ka samu update akan abin da ke faruwa. To, ni dai kullum sai na karanta shi. Domin ni ba irin mutumin da za a ce wai baya, baya duba abin da ke faruwa a ƙasa. To, ni dai sai na duba ta ɓangaren kaman aa ɗan siyasa haka ko wani falo ko wani ko ina. Zan iya duba, in ka duba sai ka samu wannan update agurin. Yawancin mutane basa, basa wannan amma ni dai bana cikin wannan mutanen. Ni dai abin da nike yi daban ne. To, ni dai zan iya karanta ka gama kwana. Domin wannan in kai zaka samu natsuwa, zaka samu ci gaba akan abin da ke faruwa a duniya ko wa ka san ko kuma. To wai a, a musamman kaman wannan kwallon da aka yi, wannan final da aka buga da Senegal da mutane, waɗannan mutanen ɗan ƙasan Moroko. Ka san in dai kana kara, kana karatu haka zaki iya samun abun da, abun, abun ko abun da ba ka kalla ba ko ma ka kalla akwai abin da ya faru. A misali abin da ya sa aka yi wannan faɗa bayan an ba da wannan penalty zaka iya sanin.